Wane irin burodi kake finso? Na fi son biredi mai laushi, kuma na fi son wanda aka yi shi jiya, ba wanda ya kwana biyu ba. Na fi son biredi da yake da madara sosai a ciki. Shi ne biredin da na fi so.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh, ina yin ayyuka kala kala. Idan na tashi da safe, nakan fara sallar asuba. Idan nayi sallah sai in je inyi azkar dina. Idan nayi azkar, na kan kai yara makaranta da safe. Bayan na dawo, na kan ci abinci. Idan na ci abinci ina da makaranta sai in shirya in tafi. Idan bani da makaranta, ina zuwa kasuwa domin neman abinci.

Ina son ziyarar wurare da yawa, musamman ƙasashen waje. Ina son ziyaran ƙasashen waje. Da ni a Najeriya nake, kuma mutum ne mai son tafiya sosai amma ba na yin tafiya saboda ƙarantan kuɗi a yanzu. Amma ina fatan nan gaba kaɗan zan yi tafiye-tafiye, zan je ƙasashe da yawa a duniya. In Allah ya hore mun zan fara da ziyartar ƙasa mai tsarki wato Saudi Arebiya saboda ni musulmi ne. In je in sauke fada'ili. Bayan nan ina son zuwa ziyartar irin ƙasashen duniya irin su China, irin su Morocco, irin su Spain, irin su India saboda in je in ga al'adunsu da shauransu.

Ina son wasanni kala kala, amma na fi son wasan ƙwallo a gaba ɗaya wasannin da na fi so. Ina kallon ƙwallo, yana ba ni nishaɗi sosai. Wani zubin kuma nakan buga badminton. Ban san sunanshi da Hausa ba. I don't think yana da suna da Hausa saboda mu na al'adarmu ba a yi shi wasan sosai kamar yadda aka ansa ƙwallon ƙafa ba. Ina fatan nan gaba zan janyo hankalin mutanenmu akan wasannin da ake bugawa na sauran ƙasashen duniya irin su badminton.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? To wannan tambayan ta zo mun a bazata saboda a halin yanzu banda wasu shirye-shiryen da nake yi a ƙarshen mako. Amma zan iya tsara su tun da yau an zo Alhamis gobe Juma'a a ƙarshen mako ya yi. Gaskiya idan so samu ne zan fita in yi zumunci da yan uwana. Amma idan hakan bai yiwu ba zan nema ko wuraren wasanni wanda zan je ƙwaƙwalwana ta ɗan huta irin su park haka da ake zuwa a zauna a huta. Idan kuma ta kama za mu fita da abokanaina mu je mu buga game ko kuma muyi wani abu daban. Muna buga wasanni irin su snuka, irin su play station tare da abokaina.

Kana iya rera waƙa? Eh, idan kuna sosai in rera muku da yaren Hausa a cikin wannan voice ɗin. To wani waƙa ya kamata in yi? Bari in yabi wannan nafi so a duk duniya. Kai ne abun yabo na Kai ne a zuciya ta. Kai ne a hankali na. Kai ne tafakkuri na. Kai ne ka gane Allah. Kai ne ka gan shi allah Ka je ya ba ka sallah. Kai ɗaya ka iya sallah. Siffar ka ce siffar sallah. Ya Ahmadu Mai Jamala. Annabi Mai kamala. Annabi Mai kamala. Burin da ke a zuci. In gan ka ko a barci. Kullum ina ta naci Ban zaman kaɗaici ko da zan rassa kowa. In koma zaman kushewa. In kun so kira ni wawa. Ni dai ina takewa. Annabi zaki yana tafama. Tambazu na sallama ma. Annabi ne badaruttama. Labbaika ya alamul huda. Assalamu alaika assalamu alaika As-salamu alayka. Annabi as-salamu alayka.

Kai amma na ji daɗin wannan tambayan. Aka ce kana son abinci mai yaji? A'a gaskiya dai da na yi maitan yaji ina ƙarami lokacin ba ni da cutar ulcer. Dan haka nan ma na kan siya awara in sa a cika min yaji. Saboda idan na cinye awaran yajin ya rage in zauna in talasa ni kaɗai. Ina sha ina jin daɗi. Amma daga baya da ulcer ya zo ya kama ni saboda cin yaji da maiƙo da kuma lemo mai gas gaskiya na zo na daina cin yaji. A yanzu haka idan na ci yaji ma ba zan zauna lafiya ba sai na yi rashin lafiya. Saboda ulcer ne yake tattare da ni. Amma abinci mai yaji ai duniya ne. Yafi daɗi yana da daɗi nesa ba kusa ba. In Allah ya sa watarana na warke daga ulcer tabbas zan dawo in cigaba da cin yaji.

Eh to gaskiya maganar raba ayyuka ga wasu ban san wane aiki ake magana ba a nan. Amma raba aiki ai ya zama dole in dai kana mu'amala da mutane bazai yiwu ace ko wane aiki kai za ka yi ba. Mukan raba aiki a tsakanin mu ni da abokaina na domin sauƙaƙa aikin. Kamar muka zo shan gulafa, Kawu shi yake crushing ni kuma ni nake rolata. Sha kuma musha tare. Shi ne raba aikin da nake yi gaskiya amma I don't think ai ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne ba kuma shugaba ba ne a wajen aikina. Yawancin aikin mani ake raba ma, raba mawa a ba, a ba ni kaso na ba wani nake raban ba. A'a rabawa ake a ba ni, ni ma sai in yi nawa. Ayyukan da na fi yi a ko da yaushe gaskiya shi ne rola gulafa. Amma da zan samu wani aikin zan yi shi in sha Allah. Tunda akwai ayyuka kala kala da mutum zai yi wanda zai kawo mai cigaba ko zai kawo mai farin ciki. Ai ina ganin aiki ya kasu kashi biyu ne, ko kai wanda zai kawo maka cigaba ta fannin kuɗi ko kai wanda zai kawo maka farin ciki. Du wani aiki kuma wanda ba shi ba ina ga sai kuma wanda ya zama maka dole na tafiyar da ko ince gudanar da rayuwa na yau da kullum. Shi ne aikin da mutum zai yi. In kuma ba wannan aikin ba gaskiya bana tunanin ina wasu ayyukan da ba sai dai aikin motsa jiki da shauransu.

Wannan tambayar ta bani dariya gaskiya. Eh, na kan sayi kaya a yanar gizo, musamman a kafafen da aka yarda da su irin su Jumia, irin su Jiji. Amma na ga kwanan nan akwai wani kafa da ya fito, ana ce mai ko ce manhaja ana ce mai Temu wanda suka fito suka karyar da farashin kayayyaki domin mutane su samu sauki kuma ana, ana yi delivery. Ƙanwata gaskiya ta fi ni siyan kaya a yanar gizo ko in ce ƙannaina. Amma ni na kan daɗe ban yi, ban sayi kaya a yanar gizo ba. Musamman abin da Hausawa suke cewa cinikin biri a sama. To ni gaskiya na fa ganin cewa siyan kaya a yanar gizo cinikin biri a sama ne, tun da ba wai ganinsa kake a zahiri ba. A hoto za'a nuna maka su sai ka kawo kuma aka kawo maka za ka iya ganin abin da ba shi bani. A tebur ko a ɗaki a kafafen yaɗa zumunta, na ga abubuwa suna ta, suna ta trending. Wai mutane abin da suka yi oda ba shi ake kawo musu ba. Za a iya sa ƙaton kujera a hoto na zaman falo ko ɗaki da sauransu. Idan mutum ya ga sauƙin farashi sai ya ce bari yayi sauri ya siya, bayan bai san cewa idan aka kawo kayan ba haka zai tarar da shi ba.

Wane kayan marmari kake fin so? To, tabbas a kayan marmari, a duniya nan bana tunanin akwai wani kayan marmari da ya kai kankana daɗi. To, ni dai a iya fahimta ta kenan. Na sha kayan marmari kala kala amma dai gaskiya wanda ya fi kwanciya ma a rai wanda ya fi jan hankalina shine kankana. Zan iya siyan kankana in sha ta kuma ba za ma ta ƙosa da ni ba. Zan iya ci gaba da sha, ci gaba da sha. Idan azumi ya zo, mu musulmai muna yin azumin watan Ramadana kwana talatun. Su a kwana talatun din, ba ran da ba na shan kankana itace kayan marmarin da na fi so. Kuma tana ƙara lafiya a jiki kuma ba ta cika zaƙi ba irin su abarba. Su gaskiya ni a ginin zan ce kayan marmarin da na fi so shine kankana. Sai ayaba zai iya biyo bayan shi ko, ko inibi. Dudda dai inibi shi ya cika zaƙi. Ni ban cika, ba mutum bane wanda ya cika son zaƙi. Na fi son irin kayan abincin da ake da gishiri da sauransu. Ba wai na cika shan kayan marmari bane amma tabbas ina son kankana. Kuma idan a ce shi ne ma abincin da zan dinga ci daga nan har randa zan mutu ma zan iya jurewa in dinga cin kankana. Abinci ne mai daɗi.

Gaskiya wannan tambayin wani zuben suna bani dariya. Rubutunka yana da kyau. A'a, gaskiya rubutuna ba shi da kyau kwata-kwata. Don in ba mutum malami bane ba ma ko wanda ya daɗe yana kallon rubutun mutane da harkan boko sosai. Gaskiya ba a cika fahimtar rubutuna ba. Rubutuna ya kai matuƙan rashin kyan da ni kaina wanda na yi rubutun. Wani zube idan na zo daga baya ina son in karanta me na rubuta ba iya na ke ba. Wannan yana tabbatar muku da yanayin yadda rubutun nawa ba shi da kyau ko in ce ya lalace. An sha koya mana rubutu muna ƙananu. Mu kan siya writing book a ci ce mai. Za ka zauna ka yi tabitin da ta dai sannan ka iya rubutu. To ni har na shiga, har na shiga secondary school ana bani wannan littatafan saboda rubutuna bai da kyau. Amma kuma inda na ji daɗi shi ne na taɓa ganin wani bincike da masu nazari suka yi. Suka ce duwanta rubutanshi bai da kyau alamin yana da, yana da ƙwaƙwalwa ne. Saboda ƙwaƙwalwanka tana riga hannunka sauri wurin processing abubuwa sai sa rubutun yake zuwa a, a marar kyau.